A wannan tambaya da kuka mun sau nawa kake share ƙura? Eh, a rana nakan share ƙura sau uku, sau huɗu. Four times a day nake share ƙura. Sabida ƙura ai ba abun so bane, ba kuma abu bane da ya dace ka dinga a barinsa. Ƙura yakan sa waje yayi babu rashin kyan gani. So don haka nake ƙoƙari na ace na share ƙuran sau tari at least sau huɗu a rana. Nakan share da safe, nakan share da hantsi, nakan share da rana, nakan share da yamma. Shine sau huɗu kenan yanda nake share ƙura. Kuma sharewan shine yakan sa ka ga waje ya ma kyau. Kuma kaji kana sha'awan zama a wajen, kaji kana son zaman wajen. Idan har ba tare da kana share ƙura ba ko kana tsaftace waje, za ka ga wajen ya kasance rashin kyau, baya da kyau kwata-kwata. So don haka nake sharewa da yawa. Kuma nakan ji daɗi na hakan don sharewan da nake yi ɗin. Idan ba da don haka ba, da za ka ga wajen ya kasance mai datti da rashin kyan gani. To amma don sharewan da nake yi ɗin a ko da yaushe shine yake kasancewa wajen ya zama mai tsafta, mai kyau, mai sha'awan gani da sha'awan son ka zauna a wajen ki. Ƙura kwata-kwata bata da daɗi gaskiya, bata da kyau, ba'a son ganin ta kuma. So wannan bayani shine a taƙaice na sau nawa nake share ƙura a rana. Da fatan wannan bayani da na muku ya gamsar da ku. Kuma za ku karɓi wannan amsa da na bayar cikin jin daɗi tare da kasancewa na samu karɓuwa sosai. Na gode.

A wannan tambaya da kuka yi, yaushe kake zuwa kasuwa? Eh, nakan je kasuwa around nine, wani lokaci kuma karfe takwas. Ya danganta yanda nake da activities a kasuwa. Idan ina da shi da yawa kuma da wuri, so nakan fita da wuri na je saboda da na sama nayi attending mutane ko in saya ne ma zan yi in ma sayarwa ne zan yi, nakan je da wuri. Amma idan ya zama na babu wani activities da zan yi na sauri, to mafi yawanci bana tafiya ma wani lokaci sai goma na safe. Saboda da in ka tafi da wurin ma kawai za ka je ka zauna ne. Iya ka ci ma'aikata ne za su je su kakkada waje ya zama na sun sha share, ya zama na babu wani ƙura ko datti a wajen. So ni da ke bani bane mai wannan aikin, akwai yaran da suke zuwa suyi wannan aikin kafin ni na iso. To ni mafi yawanci nakan je tara zuwa goma. Amma idan ina da activities da yawa a kasuwa wanda nake bukatan na je da wuri, so nakan je da wuri ɗin tun eight ma wani lokaci tun seven ma don je nayi attending na dudduba abubuwan da ya kamata nayi da abubuwa da dama sai naje nayi a wajen. So wannan shine a takaice. Nakan je kasuwa da wuri idan da akwai abin yi. Idan kuma babu abin yi, nakan je ba da wuri ba. Misali zuwa hantsi kenan, lokacin na gama komai cikin kwanciyar hankali da na zuwa babu wani biri biri, babu wani sauri. So nakan tashi naje. Wannan bayani shine a takaice.

To wannan bayani me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Lokacin da ruwan sama yake zuwa kenan kuke, idan na fahimci tambayan akan haka ne. So abin da nake yi farko idan babu umbrella lema kenan a hannuna, nakan nema waje na fake har he ruwan ya tsaya kafin nan na shige. Idan kuma already ina cikin mota ne to wannan bana da problem, tunda ruwan ba zai shigo cikin mota ba bana buƙatar na fake. Amma idan ruwan yana zuwa na sama ne kuma inda nake ah open waje ne to nakan nema waje da zan tsaya ah in tsagaita wanda har ruwan sai ya tsaya kafin nan na fita. Sabila da shi ruwa yana cutar da ɗan adam idan ya buge ka wani lokacin musamman yayi fi. Duk time ɗin da ya buga jikinka yakan kasance ah yakan sa ma zazzabi yanda zaka zo kaji babu daɗi gaskiya. Yakan kwantar da kai ma ya saka rashin lafiya sosai. To don haka nake iya bakin ƙoƙari na wajen kiya wajen ganin cewa na kiyaye ah ruwa, ruwa be buge ni ba. So nakan kiyaye sosai. Abin da nake yi kenan nakan samu waje na ɓoye in kuma ina cikin mota ne to bana da problem zan ci gaba da tafiya na. Haka im ma ruwan ba mai ƙarfi bane kuma akwai umbrella a hannuna nakan shiga cikin ruwan na ci gaba da tafiya na ba tare da wani tararradi farga ba ko cikin tashin hankali ba. So wannan bayani shine a takaice. Da fatan ya wadatar da ku akan tambayan da kuka mana. Na gode.

To, wannan tambaya da kuka mun, wane irin kiɗa kake son ji? To, ni da, da de ni ma'abocin kiɗa ne sosai wanda ina son kiɗa ina kuma jin daɗin kiɗa ina kuma ta'ammali da kiɗa sosai. Amma kiɗan da na fi so, na fi son waƙa RnB ba hip hop ba gaskiya. Sabila da RnB shine zaka ji me ake faɗa kuma zai saka kwanciyar hankali dai shi na ɗantar da kai sosai. Zaka ji hankalinka kwance ba tare da ka samu wani damuwa ko wani tashin hankali ba. Sannan akwai waƙoƙi na Hausa, akwai waƙoƙi irin na mutanen mu na da wanda duka ina ji kuma ina jiɗin ina jin daɗinsa, yana faranta mun rai sosai. Akwai waƙa irin na su Shata, akwai waƙa na su Ɗanƙwairo, akwai waƙa na makaɗa ganga dai na gargajiya na mu na Hausa irin na da wanda duk lokacin da ka kunna su zakaji dadi sabila da waka ne masu ma'ana, masu jin dadi, wanda idan kaji zakaji hankalinka ya kwanta kuma kana tinano wasu abubuwa na faruwa kaman waƙa ne da akeyi cikin hikima da wa'azi wanda yana taimakama ma wajen ƙara samun wani experience ko kuma yanayi yanda na tafiyar da rayuwa yake. So wannan shine a taƙaice na yanda yake. Toh shine, da fatan wannan amsa dana bayar din ya wadatar, nagode.